Gaskiya na fi son hawa lift gaskiya, amma na fi son, na fi son hawa lift ma ni kam bana ban cika san wani hawa wani matakala ko mene. Lift kawai ya fi min sauƙi ma.

Ina ci da cokali, ina ci da hannu ba dai da abin da bana ci gaskiya. Ina ci da duka, da cokali, da hannu, da komi da komi duka ba abun da bana ci da shi.

Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai gaskiya. Ba lokutan da ba na zuwa aiki ai. Eh, kowane lokaci ina zuwa aiki. Ina zuwa aiki lokaci lokaci kawai.

Yana tafiya da sauri sosai. Gaskiya, don mutane suna yawan ma magana yadda na ƙi tafiyar. Yana tafiya da sauri sosai. Gashiya yana yi sosai, yana jin daɗi.

Gaskiya yadda nake kammala aiki a lokaci, ina sa jiki kawai in yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Gaskiya koma da yaushe ina yin aiki na kawai.

Ina da WiFi a gida, ina da WiFi ba a bukalan wani wannan da bamu da shi gaskiya. Ina da WiFi ina da, ba abun da dai kawai ba ma amfani da ta gefen intanet din, duka komai muna da shi ina amfani da su duka cikin gidana ko ta ina.

Gaskiya babban nasara da na samu da muka samu a wajen aiki shine sanin mu haɗuwa da shugaban ƙasa da muka yi. Shine ɗaya daga cikin babban nasara da muka samu a wajen aikin mu gaskiya.

Gaskiya ina jin tsoron kwari, yana jin tsoron kwari. Ya danganta da da kalar ƙwarin amma dai yana tsoron kwari gaskiya. A yanzu haka yana tsoron kwari, yana jin tsoro gaskiya sosai.

Gaskiya yadda nake gaishewa mutane ko kuma in na ga mu-- ina, na fi son ina son gaisuwa hakan nan. Kuma in na ga mutane yawanci ina gaishe su sosai sosai. Kuma ina jin daɗi haka sosai.